Kayan marmarin da na fi so shine kamar su ayaba, abarba, kankana da kuma lemo. Ina son apple sosai domin kaya ne masu sinadarai, natural sinadari, wato sinadarai daga Allah. So waɗanda ba su da wani, wani, wani gauraye da kayan nisara. Don haka inason waɗannan kayan marmarin sosai gaskiya.

Eh muna kunna kendir a gidanmu. Muna amfani da kendir ko kuma fitilan nan irin fitila da ta yi ƙwai da lagwani a ciki da kalanzir. Shine in ba mu kunna ta ba. Mukan yi amfani da kendir har a yanzu a gida. Muna amfani da kendar sosai gaskiya. Dan shi yana ba da haske, ba hasken da zai kashe maka ido ba, ba kuma hasken da zai saka takura ba. Muna kunna kendar.

Ina wanke tufafina sau biyu a kowane sati. Wato ma'ana ke nan ina wanke tufafina bayan kwana uku wani kuma sa'in bayan kwana huɗu kowane sati. Sabili da ina zuwa makaranta ina kuma zuwa gurin aiki to nakan wanke tufafina akai-akai saboda ni bana so in tara tufafi masu yawa. Ya zama na tara su ba tare da na wanke ba. So nakan wanke tufafina sau biyu a sati.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma ba ko da wane lokaci ba. Domin siya muke yi a gurin masu shago masu freezer. Su kan sa ruwa yayi sanyi to nakan sayi ruwa mai sanyi a gurinsu in sha. Idan na je kasuwa ko kuma idan na je shago ko in yi aike a siyo mun na ne nake samun ruwa mai sanyi in sha lokaci zuwa lokaci ba kullum ba. Saboda yanayi wani sa'in musamman yanayin zafi nan ne na fi shan ruwan, ruwa mai sanyi. Amma sauran lokuta kamar lokacin sanyi ba na shan ruwa mai sanyi gaskiya saboda yana kawo tari, yana kawo mura.

A'a, wani lokacin ni kaɗai nake yin ayyuka, kamar a wurin aikin mu. Eh, wannan ina raba aiki da abokin aikina don aikin ya yi wa mutum ɗaya yawa, to nakan raba aiki da abokin aikina. Haka kuma a gida, shima idan aikin gida ne ina raba aiki shima da ƙannena da kuma waɗanda naga za su iya taimakawa waɗanda suke kusa da za su iya taimakawa. Ta haka ne nake raba aiki ga wasu.

A'a bana da katin kasuwanci tukunna. Har yanzu ban samu katin kasuwanci ba amma abunda nake kokari ke nan inga na samu. Dan ni mutum ce mai son kasuwanci, mai son cudanya da jama'a yau da gobe da kullum. To kamar yadda ƙasa ta hore muna, muna kokari akan hakan inga na cimma wannan burin cikin lokuta masu zuwa ba da daɗewa ba.

Abin da yake ba ni ƙwarin gwiwa a aiki shine na yi alkawarin cewa zan yi iyakar yi, na zan yi iyakar ƙoƙari na domin in ga na sauke nauyin da ya rataya a kai na yadda na yi alkawari. To wannan yana ba ni ƙwarin gwiwa sosai. Sa'ilin nan kuma idan na yi wa mutum aiki, ya nuna min ya gode, ya nuna godiyarsa, to wannan yakan ba ni ƙwarin gwiwa, sanchi a to wannan mutumin ai ya yabawa ƙoƙari na, yana kan yabawa. To wannan ma yana ba ni ƙwarin gwiwa in sa himma da ƙwazo domin in ga na yi maka aiki yadda ya kamata fiye da yadda kake so ma don in faranta maka rai. In ga kuma komai ya ci gaba, inda muke aiki, kamfani ko wani ƙungiya ta ci gaba ko wani abu da.

Ina ajiye hotunan wayata a kan gallery. Inda nake ajiye saƙonnin hotunan wayata, ana kiran gurin gallery da Turanci yadda suka rubuta to. A kan gallery anan nake ajiye wayata, um, hotunan wayata. A bu guri biyu, a kan gallery da kuma kan photos. A wurin nan biyu nan nake ajiye wayata, da photos da gallery nan nake ajiye hotuna a kan wayata.